Eh, nakan ciji farce a lokuta daban-daban, musamman idan na jin yunwa ko kuma ina son ɗanɗano mai daɗi da sauƙi. Yin cije farci a gare ni hanya ce ta jin daɗi, da nishaɗi, da saukaƙa jin yunwa cikin sauri. Nakan zaɓi farce mai kyau da tsafta da wanda aka tanadar da kyau domin tabbatar da cewa abin da nake ci yana da lafiya kuma ba zai jawo matsala ba. Wasu lokuta, nakan ci jafarci a lokacin hutu ko yayin kallon fim, wanda ke ƙara jin daɗi da nishaɗi yayin hutawa. Kuma yin cije farce tare da abokai ko iyali yana sa yanayi ya zama mai annashuwa. Haɗin kai, sanan haɗin kai yana karuwa da nishaɗi, yara ta cikin kowa. A wajena yin ci je farce ba kawai cin abinci ba ne, har ma hanya ce ta jin daɗi da nishaɗi.